Abin da nake yi lokacin da nake jin damuwa shine nakan samu waje ne in zauna ko kuma in nisantar da kaina daga abin da yake bani damuwa. Shine kawai abin da yafi mun sauki. In ba haka ba, abin da nake in na jin damuwa sai kuma in ta addu'o'i.

Ina zuwa kasuwa ne da yamma saboda da yamma ne kaya suka fi arha kuma lokacin rana ya sanyi babu zafi so ba wahalan zuwa kasuwa. So na fi zuwa kasuwa da yamma.

Ina gina dangantaka ta kasuwanci ne ta hanyan mu'amala da mutane, sai kuma ta hanyan kafafar yaɗa saduwa. To ta nan ne kawai nike gina dangantaka ta kasuwanci.

Na fi son launin fari gaskiya, saboda launin fari shine zai yake haske. Yana shiga da kowane kalan abu. Kaya ne, tufafi ne, sutura ne, eh mota ne. Mai fari dai yana da kyau ne kawai saboda hasken sa.

Bana amfani da mataimakin murya, ni na fiso in yi amfani da murya na kawai na, kaina. Me yasa zan yi amfani da wani mataimakin murya bayan ga murya na?

Ai na fi son naman rago. Naman rago na fi so a cikin duka nama saboda yana da zaƙi, ga maiƙo kuma ga taushi ga daɗi.

Ina shaƙatawa lokacin hutu ne ta hanyar tafiye-tafiye ko kuma zuwa wuraren raha da nishaɗi. To haka ne nake shaƙatawa.

Ina magance koke-koke ne, ko wace ina magance koke-koke ne ta hanyar nutsuwa in saurari menene damuwar wanda ya kawo koke-koken. Sannan kuma ga hanyar da ya fi sauki da kuma ya fi dacewa in magance koke-koken. So haka ne nake magance koke-koke, sai na tsaya na yi nazari tukuna sosai.

Ina karɓan baƙo ne ta hanyar in buɗe masa ƙofa sannan kuma in bashi abincin mafi daɗi a gidana da kuma daidai gwargwadon halina ke nan. In bashi kaza ne in ina da kuɗin siyan kaza, in siya mai lemu mai daɗi mai sanyi da in kawo mai dai abun da na san zai faranta mai rai.

Ina fara aiki ne da safe. Yawanci mafi yawancin lokaci na fi son fara aiki ƙarfe bakwai amma wani lokaci in ban tashi da wuri ba na kan kai ƙarfe tara kafin fara aiki.

Kaji wani magana da kaje ya zai bazan lulluɓe da bargo ba. Kana so sanyi ya dame ni ne? Ko yamin illa ne. Ina lulluɓe kaina da bargo saboda mafi yawancin indai ana sanyi. Saboda in kula in kare kaina daga sanyi ya kama kamu sanyi.

Ina fita wurin cin abinci ne, a nan nake cin abinci. A wurin da ake kira da cafeteria, nan nake zuwa inci abinci amma bana cin abinci a cikin ofishi na cikin wurin aikina. So yawanci a wurin aikin akwai wurin da ake ɗan saida abinci haka, nakan je nan in ci abinci na in ƙoshi sai na ƙoshi sai in dawo wurin aiki. Akwai kuma sai lokacin da aka ɗan bada hutun a cikin hutun awa.